Tabbas ina kunna wasanni na app dina. Domin idan ban kunna ba duk abunda ake yi a wannan app baza ka samu information dinshi ba. Yakamata ka samu wannan information, first information da yakamata ka samu. Shiyasa dole mutum ya kunna wannan abun, domin ka samu aa current information.